Tabbas eh, zan iya cewa kullum ina duba kalanda saboda ina da kalanda a ɗakina, kuma duk abin da nake yi a sati ina rubutawa akan kalandana don kar na manta. Saboda haka kullum ina tashi, bayan na gama sallah, ina duba kalandana don in san abubuwan da ya kamata na yi a ranar don kar na manta.

Eh tabbas zan iya cewa ina shan ruwan ƴaƴan itace saboda yana da kyau a dinga sha musamman ruwan lemu ko ruwan kankana haka. Shan irin wannan abin yana da kyau ya kamata ma a ce shi ake sha akan mutum ya dinga shan coke ko su fanta. Saboda su coke da fanta kayan sigansu ya yi yawa kuma babu kyau mutum ya dinga sha. Yana irin su lemu haka su coke da sprite suna iya sa hawan jini da sauransu saboda suna da caffeine a cikinsu. Amma kagaruwan ƴaƴan itace haka su sunfi yi wa jiki kyau.

Gaskiya zan iya cewa yawan da muke yin taro a makon kwance, yawan da muke yin taro a sati ya danganta da lokacin da ake a shekarar. Misali, saboda yanayin aikina yacce yake, muna fiya samun kwastamomi wajen karshen shekara, wajen Oktoba, Nuwamba da Disamba haka. To saboda haka yana bukata muna samun, muna yin taro sosai don mu tsara yacce za mu dinga sallaman kwastamomi a wannan lokacin. Saboda haka muna yin taro wajen sau biyu zuwa huɗu a makon, ko wance muna yin taro wajen su biyu zuwa huɗu a sati don mu samu daman sallamawa kwastomomin mu. Amma in dai irin tsakiyan shekara ne, muna yin taro wajen sau ɗaya a sati haka, ya isa.

Gaskiya ba zan ce ina kare waya na daga ƙwayar cuta ba, saboda waya na babban waya ce. Sunan waya na iPhone, saboda haka iPhone yace suke. Ba sai ka sa wani app application ɗin kare wayarka daga ƙwayar cuta ba, saboda ita kan wayar akwai kare wanda shi kan shi ya zo da shi. Saboda haka ba sai na yi install ɗin wani app na kare waya na daga ƙwayar cuta ba.

Yacce nake haɗuwa da abokan ciniki na yawanci a online nake haɗuwa da su. Akwai app ɗin da nake uploading ɗin abubuwan da nake siyarwa sai na haɗu da su a online. Indai abunda zan siya ne suma a can nake haɗuwa da su in su kai posts ɗin abin da za su siyar sai na hau online na yi musu magana sai muyi ciniki.

Eh in aka bani aikin raba, raba a wajen aikinmu nine, nine nake raba aiki da mutanen da suka sabon fara zuwa wajen aikinmu. Mutanen da basu saba da aikin ba nine nake raba musu aiki su gane me za su yi a ranar ko me za su yi a satin.

To indai ina so na kammala aiki da wuriwuri, to da wuri nake farawa shi. To misali in zaka bani aiki yanzu, inda aka ce akwai aikin da za muyi gobe karfe takwas. Ina tabbatarwa ina, na yi bacci yau da wuri don na samu damar tashi da wuri na je wajen aiki na fara yin aikin. Kaga indai nayi haka, da wuri zan gama sai na samu damar wuta. Indai kuma aikin yana da yawa, misali aikin da zai kai sati biyu ko sati uku yi, ina tabbatarwa ina fara da wuri don na gama da wuri.

Eh gaskiya zan iya cewa ina son abinci mai yaji, saboda gidan da nake daga ciki muna cin yaji sosai. Misali a cikin miya muna cin yaji kuma abinci goro goro muna barbaɗa yaji a kai don abincin ya yi daɗi, ya samu taste. Kuma gani nan gidan da nake zuwa mu Yarbawa ne kuma an san Yarbawa a nan da cin yaji sosai.

To zan iya cewa yace nake son ɗakina. Ina son ɗakina ya samu space kuma babu kaya da yawa a ƙasa. Ina son na samu AC a cikin ɗaki, na samu fankama a cikin ɗaki, in dai kuma zan samu iya samun TV, television a ɗaki ina son haka. Ina son ina da gidan wanka a cikin ɗakina saboda kar na dinga fita da daddare in zan yi fitsari. Ina son in dan samu ɗan ƙaramin fridge a ɗakina wanda indai zan iya ajiye su lemiƙa da ruwa da sauransu a ciki. A cikin ɗakina ina son in samu wajen sa kaya wanda yake a jingine a bango da zan iya tattara kayana gaba ɗaya na sa su a ciki. Bana son aji sa kayan ko abin sa kayana. Bana son in sa, a sa akwati a ƙasan ɗakina. Nafison in sa a cikin wardrobe. Kuma gashi bana son.

Inda aka tambaye ni yaushe nake son yin wanka da safe, na fiye son yin wanka. Inde naje training da safe to sai na fara yin wanka kafin naje training. In na dawo daga training sai na ƙarayin wanka. Inde kuma ranan banje training ba kuma ban yi wanka da safe ba to sai da yamma wajen karfe huɗu nake yin wanka. Amma inda zanje wajen aiki to da sassafe bayan nagama sallah nake samu naci abinci. Bayan naci abinci sai nayi brush na yi wanka kafin naje wajen aiki. Ina ma, ina mayin wanka da daddare kafin na kwanta bacci dan na-- musamman indai ana zafi. Inayin wanka da, da daddare kafin na, nayi bacci don iska ya shiga jikina.

Eh gaskiya bazan ce ni ina shuka ba amma maman maman mu ta yi shuka dawa kuma yanzu in ta zo gidana tana yin shuka ɗaya ko biyu a bayan gidanmu. Matana ma ita ma tana so ta fara yin shuka amma dai ba ta samu dama ba saboda aiki. In muka samu abin shuka ɗakin shukan ita ma za ta fara shuka tsire-tsire a gida.